Loko shi ɗin muna je gona a koyemu. Okada ne muna eh babanmu suke bamu ɗin. In mun je in sun aike mu mu je ɗibo ruwa muna je dashi muna ɗebo ruwa da shi mu zo gida dashi munzo gida da shi in sun aike mu muna je da shi a kasuwa ɗin muna siye kayan miya. Abunda za su dafa mana mu ci. Ba a abunda muna yin wasa da shi kenan. In dai ina zan je in gaishe ma a kawan mu. Muna je da shi muna yin wasa da shi. To abinda muna yi a wajenmu kenan ai okada ne muna muna koya, kowa yana dashi abunda muna yi a wajen mu kenan. Muna je da shi ai ai ko aina muna so mu je muna je da shi ne.